Da farko dai ni babban buri na a aiki shine in ga an samu nasara akan dukkan ayyukan da aka sa a gaba. Kasancewar kamfaninmu yana da ma'aikata da yawa sannan muna da ayyuka mabanbanta to shi ya sa muke son a kowane aiki da muke yi mu ga mun samu nasara domin tabbatar da ingancin kamfaninmu da sauran nasarori akan wato shi ainashin wannan kamfanin. Ni babban buri na wanda nake da shi a aiki shine in ga an farantawa kostomomi ta yadda za a yi musu aiki kowa duk wanda ya kawo aiki a ce an kammala mishi aikin shi yadda ya kamata ba tare da kamar irin an samu wata gagaruman matsala ba wannan yana matuƙar taimaka mana a aiki sannan kuma wannan yana daga cikin burinmu sannan yanzu babban burin da muke da shi a aiki shine muga mun ƙara bunƙasa aikin mu ta yadda idan da muna da ma'aikata guda goma yanzu muga ma aikatanmu sun koma guda ashirin sannan kuma muga kayayyaki da ayyukan mu sun ƙaru sosai ta yanda idan a da muna iya yin wa mutum ɗaya aiki ko mutum biyu saboda ƙarancin kayan ayyuka da muke da su to ya kasance a yanzu muna iya wa kamar irin mutum ashirin haka ko talatin aiki ta yadda a ce ma aikatan suna da yawa sannan kuma kayan aikin sun wadata sosai. Wannan yana daga cikin burin da muke da shi a aiki. Sannan burin mu na gaba a wannan shekararai za mu shigo wa da aikinmu sabon tsare tsare ta yadda a da ma aikata kaman irin su suke kawo kan su wurin aikinmu to yanzu kuma mu da kanmu ne za mu dinga kamar irin tantance wa su kalan ma'aikata ne ya kamata a ce mu ɗauka saboda a kwanakin baya mun ɗan dinga samun irin wannan matsalolin a wurin aikinmu sai mutum ya zo irin ya nuna mana kamar ya iya aiki sai mun ba shi amanna mun yadda da shi sai daga baya kuma mu ɗan ga sabanin abun da muke tunani ko irin yana da lalaci wurin yin aiki ko kuma wani abu makamancin haka amma yanzu a wannan shekarai a burinmu shine idan za mu ɗau ma'aikata to za mu kira su sai mun tantance sai mun zo mun musu kamar irin jarrabawa ta auna fahimta domin ƙara inganta aikinmu saboda mu dai gaskiya mu wanda waɗanda muke manya a wurin aikinmu muna da jajircewa sosai to mu ma dole sai mun kasance kamar irin yaranmu waɗanda kamar su ke ƙarƙashinmu suna da jajircewa sosai ta aiki da riƙe amana da gaskiya saboda a wurin aiki gaskiya ba bu abunda yafi saka kayi ƙwarin kayi kamar tsawo ka daɗe kana aikin to ba su da gaskiya da riƙon amana idan ya kasance kana da gaskiya kana da riƙon amana to za ka ga kana yin ayyukanka ba tare da irin wasu matsaloli ba amma idan aka ce burinka a aiki shine kyawan ka je kawai ka wa mutum aiki ko da aikin ya yi kyau ko da bai yi kyau ba kai dai idan ya biya ka to wannan zai taɓa ma kasuwancinka zai taɓa ma aikinka ba ma tare da ka ankare ba za ka ga waɗanda suke kiranka duk sun daina kiranka kuma ba wai komi bane mai ya jawo ma haka ha'inci ne da ka keyi a aiki to wannan ma yana daga cikin burinmu shine duk wanda muka wa aiki to mu ji kamar irin sakamako na yabo na cewa aikin da muka mai ya yi kyau to wannan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa a cikin aikinmu saboda duk wanda ka wa aiki burinshi shine a ce aikin da ka mai ya yi kyau ta yadda zai ƙara kawo ma wani wanda za a ƙara mai aiki amma idan ya kasance kai burinka kawai ka yi aikin ka gama in an biya ka to to zai kasance duk wanda ka wa aiki ba ma zai so ya ma ƙara zuwa wurin aikinka ba ballantana ma har a ce ya kawo ma wani wanda kamar zai kasance wanda za ka wa aikin ko kuma waɗanda za ka dinga wa aiki saboda haka mu dai kasuwancinmu gaskiya ya bunƙasa. Wannan ma yana daga cikin burinmu na kasuwanci wanda a wannan shekararai da yardar Allah za mu ƙara inganta kasuwan muk sosai gaskiya za mu ƙara inganta kasuwancinmu.

Ina sayen abubuwa kala kala a kasuwa saboda yawanci gaskiya nide idan zan kasuwa ina tafiya da saƙalli na mutane sosai saboda iya suwa matarai kayayyaki sosai a kasuwa. Idan na je, sannan ni ma ina da siyayya wadda nake yi a kasuwa. Sannan ina kama irin amsu sari haka na kayayyaki daga wurin mutane da yawa a kasuwa saboda idan na je kasuwa ina iya yin siyayya kamar ta dubu ɗari haka da dai sauransu. Ina siyo abubuwa kala kala, abun da ya danganci irin abin da za a yi amfani da shi a gida da abun da ya danganci kayayyaki na shago kamar idan irin na lura cewa kamar irin kumaltina ta ƙare to ina zuwa kasuwa in je in siyo ta. Idan irin na lura kamar shinkafa ta ƙare ina zuwa kasuwa in je in siyo ta. Idan na lura da irin kamar masara haka da dai sauran duk wasu abubuwa to duk ranar da zan je kasuwa ina zuwa in je in siyo su. Sai kuma abun da ya danganci gida kamar irin kayan kamar irin su alayyahu, su albasa, su attaruhu, su tumaturi, dukansu ina zuwa kasuwa ne in je in siyo su da dai sauran kaya kuma wanda na aiki ne kamar irin kayan kafinta. Irin idan na lura kamar irin katakon mu ya ɗan ja to ina zuwa kasuwa in je in siyo shi. Sannan kuma irin kamar zarto haka idan na lura ya ɗan fara dakufewa ina zuwa kasuwa in je in siyo shi. Sannan idan na lura kamar irin ƙusa babu ƙusa sosai, ita ma ina zuwa kasuwa in je in siyo wannan ƙusar. Sannan kuma irin kamar wannan maƙwabtan mu suna bani saƙo na in je in siyo musu kaya a kasuwa. Su kuma yawanci gaskiya abubuwan da na fi so musu a wannan kasuwar kamar irin kaya wanda za su yi amfani da su, wanda za su sa irin su shadda, irin su yadi, irin su irin ƙananan kaya haka na yara da kuma kaya na mata irin su ɗankunne, su ma ina siyo musu ɗankunne a kasuwa. Ina siyo musu irin su hailau, karamfani saboda ko ta wata maƙwabciyata ita karamfani ta ƙi seda. Kusan duka rini nake zuwa kasuwar nake siyo musu gaskiya saboda sun yarda da ni sun bani amana sun san cewa ba zan ci amanarsu ba shiyasa suke bani kuɗinsu in je in siyo musu kayayyaki a kasuwa. Har ya kasance ma yan kasuwar sun shaida da ni saboda irin siyayyar da nake yi a kasuwa. Kuma ina zuwa ɓangarori ne daban daban shiyasa don na samu kostomomi. Ina, ina iya so kaya kama irin kala hamsin a cikin wannan kasuwar gaskiya saboda tsaftitikan da ake bani da yawa shiyasa ya kasance ko ina ina taɓa a kasuwar. Sannan ina siyo wayoyi a kasuwa. Ina zuwa wurin ɓangaren wayoyi in siyo wayoyi. Akwai shi ma wani maƙwabcina yana bani in siyo mai wayoyi. Akwai wanda nake siyo wa earphone a kasuwa. Akwai wanda nake siyo mashi charger a kasuwa. Akwai waɗanda su kuma irin kamar bluetooth nake siyo musu. Akwai kuma irin kamar waɗanda su kuma irin abubuwan nan wanda ba a testing ɗinsu, ba a gwada wa kamar irin batiri haka wanda ya ɗan kumbiya, ɗan kumbura to su kuma in na siyo musu su su kawo su zo su gyaggyara. Sai kuma abu na ƙarshe wannan nake siyo a kasuwa shine tsaraba kamar irin a rediyo wannan lokacin to tsarabar da na fi kawowa ita ce dake. Idan kuma lokacin damana ne ina siyo mangwaro. Idan irin kamar lokacin bazara ne haka ina siyo su gwaba su da dai sauransu duk wasu abubuwa waɗanda suke tafiya a rediyo wannan lokacin wanda ake sayarwa ina siyo wa yan gidan mu a matsayin tsaraba.

Eh tabbas ina yawan motsa jiki kullum saboda ni ɗan ƙwallon ƙafa ne. Ina yin ƙwallon ƙafa. To wannan ƙwallon ƙafar da nake yi ita ce take bani dama yawan motsa jikina da nake yi saboda kusan kullum sai mun je ƙwallo. Kama irin muna yin training kama irin motsa jiki su uku a kowace rana muna yin kala kala. Da safe idan muka fita training za mu je muɗan yi gudu kaɗan kaɗan haka muɗan mu motsa jikinmu. Idan yamma ta yi kuma muna zuwa wurin kama irin daga ƙarfe haka shi ma muna motsa jiki sosai muna motsa jiki da shi. Sannan kuma idan dare ya yi shi ma akwai wani kalan wani exercise wanda muke amfani da shi shi ma kalan wani kalan motsa jiki ne wanda ba ma irin na mutane ba ne ba. Sannan irin da asuba haka muna hawa keke don mu motsa jiki saboda keke shi ma ana motsa jiki su-- ana motsa jiki da shi sosai. Sannan kullum a kowace rana muna iya yin kama kala motsa jiki kama irin kala goma saboda motsa jiki yana da mahi-- matuƙar muhimmanci a matsayinmu na waɗanda muke buga ƙwallo. Sannan wannan shi ne lokacin da ina buga ƙwallo. Yanzu kuma abin ƙwallon na daina yi to shi ya sa kama irin motsa jikin da nake yi na da da na yanzu ya ɗaya dan sha bambam. Saboda yanzu jikina ya dan fara yin nauyi ta yadda ba na iya samu in yi gudu da yiwa, in yi ƙwallo. Sai dai in dinga fita irin bayan gari haka ina ɗan motsa jiki kama irin na awa ɗaya ko awa biyu a koowace rana kullum, kullum ina yin wannan motsa jikin.

Da farin dai dangantakar ta da abokan aiki tana da matuƙar ƙarfi sosai. Saboda abokan aikina na ɗauke su tamkar 'yan uwana, tamkar abokaina waɗanda ma'aƙirin suka fi ni sosai a wurin aikin. Na ɗauke su tamkar iyaye na saboda mu dai mun taso ne a wurin aikinmu. Muna taimakon junanmu kowane ƴan label, kowane ƴan jeri idan aka ci dawane dawane shekarun sa ɗaya. To an ogan mu yana sama na wata doka ta cewa duk abun da ya taso a tsakanin mu dole ne sai mun taimaki kam mu. Haka muka taso a wurin aiki saboda su ma muna kallon idan suna ko biki ya tashi a cikin ɗaya daga cikinsu suna taimakon junansu sosai. To wannan ne ya bamu ƙwarin guyar tasowa a haka muma duka a abokan aikinmu kowa ya saba da kowa, kowa ya ɗaukuwa, kowa ya ɗaukuwa a matsayin amininsu abokinsu. Kai haka da ko wani lokaci da wani abokin aikina zai taɓa yin tafiya zai je Saudi Arabia. Ni ne duk da cewa akwai 'yan uwanshi, akwai abokanshi waɗanda suke hurɗa tayar da kullum da 'yan makarantar su da ƙannanshi da yayenshi dukke sai ya ƙyale su ya ce ni ne wanda yake ganin zan iya riƙe mashi amana. Sai ya ɗinka amana ta, ta 'ya'yan shi da ta 'yan gidan su gaba ɗaya a hannuna yake turo mun kuɗi kuma duka babu wani alhaƙa mai ƙarfi tsakanina da shi ba ce dangantakar wajen aiki. A wannan lokacin ne na ƙara yin farin ciki sosai na ce to gaskiya zan ƙara riƙe wannan dangantakar tamu ta wurin aiki da gaske kuma sai na riƙe mashi amana nima sosai. Ta yadda duk abun da ya turo ko da irin kuɗin wanda ake ɗauka na caji a waya bana ɗauka idan ya turo kuɗi ta abun da ya turo dai dai adadin da ya turo kuɗin a basu nima dai dai adadin kuɗin nai nake basu. Sannan shi kan shi ya ji daɗi sosai wannan dangantakar tamu. Yanzu haka kuma akwai irin wasu maƙwabtan mu na wurin aiki waɗanda su kuma basa jituwa a tsakanin su. Ta yadda idan ma wani ya taɓa kayan wani gashi fa wurin aiki tare suke amma wani bai sai an fara ɗono ba wani bai iya taɓa kayan wani. Tin da suna ganin kamar ƙauyanci ne muke yi sai da suka ga wannan abun ne ya faru tsakanina da wannan abokin na na aiki. Saboda kyakkyawar dangantakar da take a tsakanin mu abun ne kuma yanzu ya fara birge su. Sai kuma suke so abun su ma ya za'a yi dangantakar wajen aikinsu ta zama irin tamu. To su kuma abun da suka ƙasa ganewa mu tun lokacin muna ƙananu wannan dangantakar tamu. Masu gidan mu suka nuna mana yadda mene ne amfanin ta ta yadda idan muka taso a cikinta za mu taimaki juna. Wannan ne dalilin da ya sa dangantakar mu ta yi mugun ƙarfi a tsakanin mu. Sannan abokan aikin mu, mu bamu faɗa abokan aikin mu bamu tashin hankali. Sannan kuma idan lokacin yin aiki ya yi muna yin aiki tuƙuru domin kamfanin mu ya sha banban da na ko wane irin kamfani gaskiya. Kamfanin mu na daban ne saboda wannan alaka'ar da take a tsakanin mu. Wannan dangantakar tamu mai kyauta ce take bin mu har wurin aiki. Duk aikin da muka yi ya banbanta da na kowane aiki. Sannan su yi idan ya kasance kuna zaune a wurin aiki to dole sai kun dinga taimakawa juna a wurin aiki. Idan ya kasance yau ka fi ni aiki mai yawa to zan zo in taya ka in taimaka maka. Ba don kuma sai dangantakar mu ta ƙara ƙulluwa saboda kai ma gobe hakan zai iya faruwa yanzu kuma babu wanda zai taimakeni a wurin wannan aikin sai kai. Saboda kai ne na sani kuma kai ne aboki na a wurin wannan aiki. Hakan ne ya ƙara taimakon mu sosai wurin dangantakar mu da abokan mu na yin aiki. Muke yin aikin mu cikin kwanciyar hankali ba tare da wani yana wa wani hassada ba ko kuma wani yana jin haushin wani. A gaskiya abokan mu na aiki dangantakar mu ta banbanta da ko wace irin sauran ma'aikatan. Ni dan ban taɓa ganin masu irin waɗanda abokan da suke son juna a wurin aiki ba irin abokan mu na aiki. Shi ya sa a ko da yaushe muke ƙara godiya iyayen gidan mu waɗanda suke haɗa kan mu akan wannan dangantakar. Kuma muna fatan wannan dangantakar mu tare da abokan aiki ta shaidi har zuwa ƙarshen rayuwar mu.

Eh, gaskia wurin aikin mu ya kasance wuri ne wanda yake da ƙalubale da yawa gaskia, saboda a wajen aikin mu akwai ma'aikata da yawa gaskia saboda ni dai ma'aikaci ne na aikin soja. Sannan kasancewa wannan dajin inda muke a ciki akwai abubuwa irin kamar namun daji haka da dai sauransu. To hakan ya sa muke kullum a cikin firgici a cikin tsoro babu walwala babu kwanciyar hankali. Sannan wurin aikinmu ya kasance akwai azzaluman shuwagabanni suna zaluntar al'ummomi sosai. A gabanmu za kuma ga an kama wanda bai ji ba mai gani ba an yi mai hukunci, wanda wannan hukuncin bai kamata ba ace anmai ba da ace mu muna da halin da za mu iya sa wa ko mu taimaka aƙi yin wannan zaluncin to gaskiya da mun yi amma a haka za mu ga ana zaluntar mutanen babu yadda muka iya yi gaskiya. To ka ga wannan babban matsala ce gaskiya ta gaskiya ace a wurin aikinmu ana samun irin wannan matsalai. To amma duk da cewa babu yadda za mu yi wani lokacin muna cewa oga gaskiya bai kamata ba ayi haka ba. Tunda mu mun kasance ƙananan ma'aikata ne a wurin aikin to amma kuma yanene za a yi irin ogogin mu su dinga haka a wurin aikinmu. Sannan kullum firgicinmu na wurin aiki shine a ko dushe za a iya kawo mana farmaki. Akwai irin mutanen nan waɗanda 'yan daba da dai sauran masu ƙwace da irin 'yan fulanin na 'yan shanu to irin wannan mutanen muna fuskantar ƙalubale daga wurinsu sosai a wurin aikinmu. Saboda akwai wani lokaci da an aike mu mun tafi wurin wani aiki mun tafi mun bar sauran abokan aikinmu kawai muka dawo muka ga kusan dukansu kowa an raunata shi kowa an mishi lahani. Sai da muka dawo muna tambaye su yaya hakan me ya faru sai suke gaya mana ashe wai 'yan fulani ne su ka zo su ka yi musu wannan ɗanyen aikin. To tun daga nan sai muka zo aka tara duka abokan ayyukarmu a wuri ɗaya aka ce, to tunda dai har haka ne an daina kwanciya bacci haka nan ba tare da an bar wasu su dinga gadi ba. Sai aka ce to hakan ma shawara ce mai kyau saboda wani lokacin idan kuna cikin bacci a wurin aiki ana iya zuwa a kawo muku kamar irin farmaki ko a duk a illata mutanenku. Kamar yadda ya faru da sauran abokanmu na aiki, nan ma dai mu dai Allah ya tsirratar da mu babu mu a wannan wurin shi yasa hakan bai irin taɓa mu ba. Amma da ace muma muna nan da tabbas hakan ya faru damu. To kasancewa an yi haka sai aka ce to shi ke nan kowa yanzu za a bashi lokaci kamar irin akwai wanda za su yi bacci rana wa su za su yi baccin dare. Wannan ma yana daga cikin babban ƙalubalen mu a wurin aiki. Idan ya kasance lokacin ace ku ne ba za ku yi baccin dare ba to ku tsoro ma biyu gare ku gani kuke yi, a cikinku ƙilan akwai maraunatan ciki akwai waɗanda su ba masu da ƙarfi a wurin aiki. To idan ya kasance tare da kai da su ne za ku yi aikin dare a lokacin to yana kasancewa abu mafi ban tsoro a gare ka saboda kamar irin idan aka kawo muku wata wani farmaki daga wata rundunar gani kake ba za su iya taɓa ka komai ba. Sannan ga shi jajirtattun ma'aikatan na wurin aikin su kuma bacci suke a wannan lokacin. Haka dai a haka dai a haka dai muka tayi tun lokacin nan. Har yanzu Allah ya taimake ni a wurin aikin namu ma yanzu an ƙara min matsayi ni ne babba ni ne wanda nake ba da dokoki a wurin aiki. Ni na kawo canje canje na kawo tsare tsare wannan irin zaluncin wannan da ake yi yanzu duk mun daina. Sannan na roƙi da da gomna ya taimaki inda muke a wurin aiki ya zo ya gina mana kamar irin sansani na ma'aikata, ta yadda zamu dinga ganin motsin kowa a CTC camera duk wanda ko daga ina mutum yazo muna ganin shi daga cikin wannan CTC camera. Gaskiya na kawo mana sabbin tsare tsare kuma mai girma gwamna ya mana haka. Na kawo mana tsare tsare sosai a wurin wannan aikin namu saboda da na kasance shugaba kusan kowa ya ji daɗi a wurin wannan aikin. Yanzu haka mutane da yawa duk wanda irin aka ɗauka a matsayin ma'aikaci to yana so yazo irin a karkashin jagoranci na ace yayi aiki a ƙarƙashina.

Ina zuwa kasuwa a kowace rana a cikin sati. Ranakun da na fi zuwa kasuwa shine ranar, ina zuwa ranar Lahdi. Ranar Lahdi ina zuwa kasuwar Meadua. Abunda nake kewa a kasuwar Meadua, ina kai dabbobi ne kasuwan Meaduai. Sai kuma rana asabar ina zuwa kasuwar, kasuwar kwatano. Ita kuma kwatano ina zuwa ɗaukar kaya ne a can. In siyo kama irin motoci haka, da mashina da kekuna duka ina siyo su. Sai kuma ranar litinin ina zuwa kasuwar Kano. Ita kuma kasuwar Kano abunda nake yi idan na kawo kaya daga kwatano ina kawo su Kano sai in bada sari sai a sari su. Ina zuwa kasuwar talata. Kuma kasuwar talata abunda nake kaiwa a can kasuwar shine ina kai kaya irin fararen kaya, yadiddika da shaddoji haka masu sari su zo su sara. Sai kuma ranar laraba ina zuwa kasuwar laraba. Abunda yake kai ni kasuwar laraba shine Ita kuma kwatano ina zuwa ɗaukar kaya ne a can. In siyo kama irin motoci haka, da mashina da kekuna duka ina siyo su. Ita kuma kasuwar Kano abunda nake yi idan na kawo kaya daga kwatano ina kawo su Kano sai in bada sari sai a sari su. Kuma kasuwar talata abunda nake kaiwa a can kasuwar shine ina kai kaya irin fararen kaya, yadiddika da shaddoji haka masu sari su zo su sara. Sai kuma ranar laraba ina zuwa kasuwar laraba. Amma babbar kasuwar da na fi jin daɗi ita ce kasuwar da nake zuwa ranar juma'a. Saboda ita kasuwa tun ina ƙaramin yaro baban mu yake ja na wannan kasuwan muna zuwa da ni da shi. Tun lokacin ina irin kama jin haushi duk juma'a ya za a ce sai an je kasuwa da ni. Bana son zuwa wannan kasuwar ta juma'a. Sai kasance baban mu kuma shi wannan kasuwa ita ce babbar kasuwar shi. Saboda ba ƙaramin ƙalubale ba ne a ce misali a ƙarar, ina ƙaramin yaro a ce kullum sai an je kasuwa da ni har ranar juma'a a ce babu ranar hutu. To kuma sai lokacin da irin kasuwar ta kafu sosai, da kasuwar ta kafu sosai sai kasance ni nake jagora kama irin duka al'amuran na kasuwar da muke zuwa ranar juma'a tare da mahaifina. Wannan dalilin ne ya sa baicin ma mahaifinawa ya rasu ni ne na ci gaba da jagoran wannan kasuwar. Akwai ƙannena waɗanda muke zuwa wannan kasuwar da su. Dudda akwai kasuwa irin ta rana Alhamis da irin Litinin haka da Talata. Amma kasuwar juma'a ita ce kasuwar da na fi son ta, na fi jin daɗin ta sosai. Ta fi mana daɗi a ko fiye ma da kowace irin kasuwa. Gaskiya kasuwar da muke zuwa ranar juma'a kasuwar ce mai matuƙar muhimmanci a wajen mu. Sannan sai kasuwar alhamis ita ce kasuwa wadda kuma idan muka haɗu da mutanen mu ranar juma'a, idan muka je kasuwar da muke zuwa ranar alhamis, to anan ne muke amso kuɗaɗe waɗanda muka bari a kasuwar juma'a kenan. Kaga kenan da kasuwar alhamis da kasuwar juma'a sun fi kowane kasuwanni muhimmanci a wurin mu. Dudda cewa kowace kasuwa da muke zuwa tana da muhimmanci amma kasuwar juma'a da kasuwar alhamis ita ce babbar kasuwa. Su ne ranakun da na fi jin daɗin kasuwa.

Dangantaka ta da maƙwabta na ta kasance dangantaka ce wadda take da matuƙar muhimmanci a rayuwa ta. Saboda a matsayin mu na musulmai, su maƙwabtan mu sun kasance tamkar 'yan'uwan mu ne. A cikin hakkoki waɗanda ya kamata mu sauki, akwai hakkoki na maƙwabta. Saboda ni yanzu duk irin kamar du sallah idan ta zo akwai kuɗaɗe waɗanda nake warewa, waɗanda nake ba maƙwabta na. Baccin ina ba 'yan'uwa na da abokan arzika, to su ma maƙwabta na. Yana da muhimmanci ace idan basu, shiyasa nake ba maƙwabta na wannan dukiyoyi, sannan duk lokacin da irin bada zakkah ta tashi to ina yin ƙoƙari in ba maƙwabta na. Shiyasa dangantaka ta tsakanina da maƙwabta na ta yi ƙarfi, ta yadda babu wanda zai iya zuwa wanda yake na waje ne ya zage ni a gaban maƙwabta na. Saboda dangantakar da take a tsakanina da su ba ƙaramin dangantaka bace ba. Su dai wa idan irin kamar mutum wanda koya mata haka wanda muke maɗa maƙwabtaka da shi, za ka ga mutane suna da rububben su zo su kama wannan gidan nashi ba don komi ba. Saboda idan lokacin zakkah ya tashi to ina ba maƙwabta na. Na kasance ne ni mutum ne mai arziki shiyasa maƙwabta na idan sun duka daga hannun dama ina ba maƙwabta na gida arba'in ake lissafo wa. Daga hannun hagu ina ana ba maƙwabta na suma mutum arba'in. Kuma sannan duka wannan dangantakar da na kulla a tsakanina da makwabtana, na samu asalinta ne daga wurin mahaifina. A wajen mahaifina na ge yadda yake yi dangantaka tsakanin shi da makwabtan shi. Shiyasa ni ma na sa a raina matuƙar di hannun girma to ni ma zan-- ina da burin in yi wannan abu. To kuma cikin ikon Allah, Allah ni ma ya bani arziki shiyasa nake amfani da wannan dama. Ina, ina, ina alaƙanta, alaƙantaka ta da ni da makwabtana mai kyau. Alaƙar tsakanina da makwabtana tana da matuƙar kyau sosai. Tana da matuƙar to ta yadda babu wani wanda yake ko ɗan'uwa na ne kai ba ka isa ba ka zo ka nemi ka taka maƙwabta na ba gaskiya. Ba na bari a taka maƙwabta na. Sannan ɗiyana suna shiga gidan makwabta, ana ba su kyaututtuka da komi da komi. Kuma idan irin kamar suna ko biki ya tashi to mutanen da suka fi nuna kusanci tsakanina da su shine makwabtana. Shiyasa nake jin daɗin alaƙa ta da makwabtana sosai. Saɓanin ma wani ɗan'uwa na. Saboda kafin wani ɗan'uwa na ya ji matsala ta, naji mene ne abin da yake damun na makwabtana sun ji. Saboda a kullum zagaye suke da ni. Ba sa son su ga ɓacin raina. Ba sa son su goya muguna mun. Kai dai dai da wani abu wanda zai taɓa ni ba sa so. Dan makwabtana su ma suke mun gadin ƙofar gida na. Suke cewa Alhaji kaje ka kwanta, kai tun da Allah ya riga ya ma arziki mu zamu kare ma dukiyarka da tare da ahalin ka. Kuma duka ba wai wani abu bane bai kawo haka ba. Kyakkyawa alaƙa ce kawai da nake yi tsakanina da wannan makwabtana. Shiyasa nake ba abokai na shawara. Idan sun samu dama su dinga ƙoƙari suna gina kyakkyawan alaƙa tsakanin su da makwabtansu. Domin ni na gina kyakkyawan alaƙa tsakanina da makwabtana. Kuma sannan ina jin daɗin wannan alaƙar da na gina tsakanina da wannan makwabtana. Saboda rayuwa mai daɗi ba wai tana nufin ace kai kaɗai ka mori rayuwar ka ba. Tana nufin hadda makwabtanka, hadda 'yan'uwan ka. Sannan mu a musulunce ma haƙƙi ne ba ƙaramin haƙƙi ba haƙƙin mufidda haƙƙin makwabtaka. Ya kasance mana dole ne mu fidda haƙƙin makwabtaka. Shiyasa na gina kyakkyawan alaƙa tsakanina da makwabtana. Ko da ace baya raina ko da ace bana a duniyar, to na san makwabtana za su bada kyakkyawar shaida tsakanina da su, tsakanina da zamantakewar da muka yi da su. Sannan kuma diyan makwabtana ma duk na ɗauke su na saka su a cikin kasuwanci na. Ta yadda mu da su mun zama kamar ahali, mun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan duka ya samu asali ne a tsakanin kyakkyawan alaƙar da muke yi tsakanina da wannan makwabtana. Gaskiya idan mutum ya gina kyakkyawa alaƙa tsakanin shi da makwabtanshi to duka daga kai han makwabtanka kuwa zai ji daɗi. Saboda ni a yanzu haka bana tada hankali na kama irin ko ɓaryi haka ba don komi ba. Saboda makwabtana suna yin ƙoƙari da jajircewa wurin ƙare mun dukiyata. Kuma duka ba wai komi bane bai ya jawo haka ba, sai dangantakarmu da kyakkyawa alaƙar da take a tsakanin mu da su.

Eh ina son cin abincin titi amma ba kullum ba. Saboda shi cin abinci a titi ya danganta da yayakake, wasu irin ƙa'idoji gare ka a rayuwa ka. Idan ya kasanci kai ba mai aure bane ba to babu laifi idan ka ci abinci a titi. Saboda kusan rayuwar wanda mutum wanda bashi da aure kusan duk a bakin titi yake gamata. Idan kasuwa yake ƙilan a bakin titi take. Idan ma du wasu uzururruka ne ke kusan to ba a bakin titi yake ba saɓanin rayuwa ta magidanci saboda shi magidanci idan ka gan shi a titi to ƙilan ko wani uzuri ne zai kai shi kuma sannan ko da a ce shi magidanci a titi yake to duk lokacin cin abinci idan yayi yana tafiya gida ne ya je ya ci. Lokacin kafin irin a ce a yanzu in yi aure gani ma nake gaskiya ko da a ce na yi aure bazan iya daina cin abinci a titi ba. Saboda ga shi dai ni a lokacin bani da aure ina cin abinci a titi kai har in gama ga magidanta nan suma waɗanda masu aure ne wasu ma da iyalinsu sun zo suna cin abinci a titi. Sai in dinga mamaki to wai me ye dalilin da yasa su wannan mutan suke zuwa suke cin abinci a titi? Shin a gidansu ne ba a dafa musu ko basu da kuɗin da za su dafa ne? Wannan abin ya daɗe yana daure min kai to sai in ga to wai meye ma banbanci tsakanin rayuwar wanda yake da aure da wanda bai da aure tun da dai dukansu kowa a titi yake cin abinci wani lokacin. Sai da ba cin na yi aure sai na gano cewa to ai idan na fito wurin aikina bai zaman mun dole ba sai na koma gida ba saboda komawa gida za ta ɓata mun lokaci zan ɓata lokacina sosai kuma sannan abinci ne zan dawo in ci. To tun da haka ne me zai hana in ci wannan abincin nawa a titi ta yadda ba sai na koma gida ba. Duk da cewa matana tana jin haushi sosai tana cewa ya za'a yi kamar ita mijinta a ce yana cin abinci a titi. Sai na mata bayanin cewa mata na shi cin abinci a titi ba na abu bane ba kamawa take yi. Kamar yanzu idan ina a cikin gida ta yaya za'a in je in ci abinci a titi gaki ina kallo. Amma saboda bana cikin gida dole ne zan ci abinci a titi ba wai don wani abu ba saboda bana so ne in dawo gida. Wannan dalilin da yasa ne kawai nake cin abinci a titi. Kuma har bayan lokacin ma irin kamar masu abincin titin namu sun daina fitowa kai ni ma na ɗauki jarina basu ba don kuma sai dan su dawo su cigaba da kawo wannan abincin a titi ana ci tare da abokan mu na abokan arzika. To amma shi kin cin abinci a titi ya kamata ko bai kamata ba? Eh cin abinci a titi ya danganta indai har a kasuwar da kake akwai inda suka iya abinci kuma ba ka da lokaci to ka ci abinci a titi. Ko ni kai na da a ce ina da kamar irin lokaci ko kuma gida na a kusa yake da inda nake to bazan ci abinci a titi ba. To tazara ta da inda nake da gida na yana da matuƙar nisa shiyasa ya kasance mun dole ne sai na ci abinci a titi ko da ina so ko da bana so duk da cewa da ina ganin kamar bai dace ba. Yanzu kuma sai na gano cin abinci a titi ba wani abu bane ba kusan ma dai waye wace take kawo haka, ka gane cewa inma kaci abinci a titi duka dai ba wani abubane ba, abinci ne kaci kuma majorityn abinci ana cin shi ne saboda a magance yunwa. To wani lokacin kana jin matuƙar yunwa kafin ka dawo gida sai ka ga in kana da ulcer ko ta tashi. Amma idan irin ka ci abincin ka a titi to hankalin ka kwance ka ga ka ci abincin ka ba tare da wani wata matsala ba kafin ka dawo gidan ka ci abincin da kake ci a gida.

To da farko dai ina daidaita aiki da rayuwa dangane da lokacin da nake da su waɗanda sun kasance wadatattun lokuta wanda zan yi abubuwan da irin kamar ba su shafi rayuwata ba. Idan ya kasance ina da ayyuka da yawa shi kuma rai ko da yaushe yana son hutu. To ya kamata ace a matsayin ka na wanda kake da ayyuka masu yawa ka dinga bambanci tsakanin aiki wanda zai takura ma rainka da kuma aiki wanda irin kamar rain ka zai ji daɗin shi. To wasu lokutan idan ayyukan suka kasance mun haka idan kamar zan yi aiki ne wanda za'a bani dubu goma haka to kuma aikin zai iya sa wa in ji ba daɗi a cikin rai na. To sai in samu yaro sai in bashi kamar irin dubu, dubu kamar biyar ko dubu shida. Wani lokacin har dubu bakwai ma ina iya ba dawa kawai ni in amfani da dubu uku. Shi ya samu ni na samu ba don komai ba don in daidaita tsakanin wannan aikin nawa da kuma abun da ya danganci rayuwata. Idan kuma ya kasance aikin ya zama mun na dolen dole ne ni zan yi shi da kaina kuma aikin zai takura wa rayuwata. To abin da nake a daidai lokacin shine idan aiki ne wanda zai iya ɗaukan minti kamar irin arba'in dukan shi to a maimakon duka in cinye minti arba'in ɗin ina yin shi to sai in rarraba. Idan kamar na fito da safe sai in yi aikin minti goma sai in tashi sai in je in huta in yi bacci in ɗan sarara sai kuma irin kamar bayan azahar haka sai in zo in ƙara yin minti goma. Kaga idan na haɗa da minti goma wancan da minti ashirin da minti goma kai wanda na yi ya zama ashirin. To ka ga wannan gap ɗin da nake badawa tsakanin wannan lokutan to zai sa aikin nawa in yi shi hankali kwance kuma ba tare da irin kamar na takura wa jikina ba. Sai kuma sauran suman mintinin ina iya rarraba su in ɗan samu irin minti biyar haka in ƙara yi in samu minti bakwai duka badan komai sai dan in daidaita wannan aikin da abin da ya shafi rayuwata. Sai kuma aikin dare ni gaskiya a ayyukan da na fi yi ayyukan da suke ba mutane wahala amma ni basa min wahala shine aikin dare. To da yawa ma ina kwana ina yin aiki saboda raina yana son wannan aikin saboda kusan shi duk aikin da muke za ka ga a cikin aikin da kake yi akwai irin kamar aikin da rainka bi son shi. To duk aikin da ya kasance ranka bi son shi to dole ne sai ka dinga didi ta wannan aikin wanda ranka bi son shi da to yanene za a yi kuma ka yi shi ba tare da irin ka takura ranka ba kuma ka yi cikin farin ciki saboda shi komai don farin ciki ake yin shi. Idan ya kasance ba ka daidaita aiki da rayuwarka to gaskiya ba za ka iya yin kamar irin ƙarko ba a cikin duk ayyukan da kake yi saboda shi rai shi ne mutum. Sannan kuma shi aiki dole sai an yi aiki. To tun da sun zamanto guda biyu ne ga aiki ga rayuwarka to dole ne ka samu hanyar da za ka dinga daidaita wannan ayyukan ya danganta dai da wane aiki kake da shi sannan ya danganta da irin fasahar ka wadda kake daidaita tsakanin ayyukan da kake da su da kuma abun da ranka yake so. To ni dai wannan hanyoyin da na yi bayani yanzu su ne hanyoyin da nake amfani da su domin in daidaita aiki ko da ace ba na son shi sai in mai da shi ina son shi amma ba so ba mai mungun yawa ba.

Ina magance, ina magance matsaloli a aiki ta hanyoyi daban daban. Ya danganta da wane irin aiki ne nake da shi da kuma ta yaya zan magance wannan matsalai ta wannan aikin da nake da shi. Idan ya kasance irin kamar matsala ce wadda aiki ya min yawa, to abin da nake yi domin in magance matsalar wannan aikin shine sai in je in nemo ma'aikata da yawa wanda za mu yi aikin da su a ɗan lokaci ƙalilan. Saboda akwai kala ayyukan da ake ba ka. Za ka ga an ba ka aikin kana son shi saboda akwai kama irin ƙaruwa da alfana a cikin aikin to kuma shi wanda za a yi wa aikin sai ya ba da gajeren lokaci. To wannan gajeren lokacin da ya ba da shi ne zai iya zaman ma matsala a cikin wannan aikin naka. To amma idan kana da dabara, kana da fasaha, ka san yadda za mu ka magance matsalin, to hanya mafi sauƙi ita ce tunda zai yi wahala a ce ga wani aiki nan mutum ɗaya kaɗai ya iya shi. Sai ka je ka nemo irin masu fasaha ta irin wannan aikin waɗanda kuma ba su kai ka samun damammaki ta kama irin a ba su aiki wanda yake da riba irin naka ba. Sai ka kira su sai ka zo ka rarraba musu wannan aikin. Idan ka rarraba musu wannan aikin to za ka ga an ƙida aikin a hankali kwance. Sannan kuma idan ya kasance kama irin matsala ce ta wani lokacin an ba ka aiki ka fara shi sai ya kasance kuma ka ƙasa idashi saboda an zo wani wuri wanda kai ba ma ka fahimce ba ma. Tunda yawanci gaskiya duk ma'aikata suna fuskanta irin wannan ƙalubalen. Ko min iya wa ka a aiki akwai kala aikin da za a kawo ma wanda kai ba ka taɓa yin irin shi ba, ba ma ka san yadda ake yin shi ba. To abin da nake yi idan ina so in magance kwatankwacin irin wannan matsala a aiki, sai in tafi in je cikin YouTube ko cikin irin kamar TikTok. Sai in yi sacin dede irin wannan aikin nawa. Idan na yi sacin ɗin didi irin wannan aikin, na ga yaya ake yin aikin, yaya ake ko mi sannan kuma sai in ƙara yin sacin kuma sai in ƙara bincikawa sai in noma. To yaya nene ake sauƙaƙe aikin. Ta yaya zan iya yi in sauƙaƙe in yi aikin cikin sauƙi. To ta wannan hanyar idan na kalla tunda akwai mutane da yawa fasahohi kala kala, duk wanda na ga fasaha shi sai in ɗauka sai in rubuta. Duk wanda na ga fasaha shi sai in ɗauka sai in rubuta. Sai zamani a ce kowanne wani mai ilimi a cikin wanda suke ba da kama irin karatu a kan wannan abin da nake nema, na tsintsintsice wani karatu daga cikin ilimummukan su. To wannan yana ƙara taimako na shi ma sosai. In ƙara gano cewa to ga yadda zan yi in magance wannan matsala ta wannan aikin. Wannan shi ne abu na biyu ke nan. Sannan abu na uku wanda kamar shi ne abu na ƙarshe idan ina so in magance matsala ta aikina shine idan kama irin na yi aiki, na yi aiki kai na ya kullim to ina zuwa in je in kwanta. Saboda shi kowane irin aiki ko kuma kowane irin abu da ka ki so ka yi a rayuwa, matuƙar dai haka zirfafa a cikinki kai kai ka gaji. To abin da ake buƙata shi ne ka kwanta. Idan ka kwanta za ka huta, ƙwalwarka aikin ta zai ƙaru, za ta samu hutu to sai ka ga kana tashi ka ƙara tashi da wata sabuwar fasaha. Amma idan ya kasance kana da aiki kuma ka shiga cikin matsala a aikin da kake yi saboda ilan ka ƙasa ganuwa to wai matsalar wannan daga gare ka ne ko kuma daga aikin da kake yi. To ba za ka iya gane cewa daga gare ka ba ne matsalar take ko kuma daga aikin da kake yi. Har sai idan ka yi bacci wannan baccin da za ka yi idan ka kwanta to zai taimake ka, ka gano cewa, "Eh wannan matsala gaskiya ba daga gare ni ba ne daga aiki ne" ko kuma "Matsalar wannan daga gare ni ne ƙwaluwa ta ce take so ta ɗan kwanta ta ɗan huta." Idan na tashi kuma sai ka ga ta ƙara ba ni ma wani abin na ƙara samu wata fasaha fiye da wadda nake da ita a baya. To wannan ita ma wannan wata hanya ce wadda nake amfani da ita domin in magance matsala ta akan aiki.

Eh ina cire takalmi a gida. Saboda ai shi cire takalmi a gida kamar yana daga cikin tsafta. Saboda duk idan za ka yi tafiya dai a matsayinka na mai hankali, indai ba wai kamar irin mutane waɗanda basu da hankali ba, to duk inda za ka je yana buƙatar ka sa takalmi domin ka je uzurirrikan ka na yau da kullum. Sannan a cikin wannan tafiyar da kake da dama dai da takalminka to yana iya kasancewa ka je ka tako wani abu wanda wannan abun datti ne kai kuma baka sani ba. To kuma idan ka zo gida ba zai yiwu ace ba wannan takalmin da kai wannan yawan da shi ba. Ka shigo cikin gida da shi ka shiga inda kake so. Tunda kusan dai mu yanzu kamar a birni kowane irin abu da za ka yi a cikin gida to akwai kalan takalmin da kake amfani da shi. Akwai takalmi na shiga banɗaki, akwai takalmi kai na hadda ko da cikin ɗaki akwai takalmi wanda muke shiga da shi. Sannan kuma idan za mu shiga can kuryar ɗaki kamar irin uwar daka kenan, inda kamar irin miji da mata suke haɗuwa to bamu shiga da takalma gaskiya. Muna fidda takalma da duk da cewa a cikin gidanmu ne. Amma duka in falo inda 'ya'yanmu muke haɗuwa tare da su matattamna akan kowane yaro a tambaye shi mene ne matsalar shi a cikin gidan to muna takawa ne da takalmi amma ba takalmin da muke fita waje da shi ba. Sannan ba takalmin da muke shiga wato banɗaki da shi. A'a takalmi ne wanda su duka takalman a cikin wannan ɗakin kawai suke. Amfaninsu kawai mu taka, mu taka wannan abun da shi saboda kada mu dinga takawa da ƙafafuwanmu. Saboda gaskiya mu kamar irin rayuwarmu ce ta bambanta da sauran mutane. Duk da wasu na kallon abun kamar irin ba wayewa ba ce ba, amma gaskiya wayewa ce ta gaske, saboda wasu lokutan kamar irin, irin datti haka a cikin ɗaki ko kuma wani abu makamancin haka idan tsautsayi ya zo ɗaki yana lafiya lau kawai a cikin irin wannan yara na ƙananu haka sai ka ga wani ya saki kwalba saboda haka ta taɓa faluwa da wani ƙanina tun lokacin ma muna 'yan yara. Kawai a cikin irin wasu maƙwabtanmu sun shigo gidanmu kawai wani yaro a shi ya zo da, da kwalba. Yana sakin wannan kwalbar shi kuma yayana ya dawo daga waje ya cire takalmi ya shigo cikin ɗaki. Yana shigowa cikin ɗaki kawai sai aka ga ya fashe da kuka. Sai mama ta kama shi ta ke tambayar shi, "Ya aka yi? Ya aka yi dadi?" Ta ga yana ta tsalle yana, sai ta kama ƙafarshi. Tana kama shi ta yi wa alamun ta ce, "Laa! Ku kalla jini." Tana dubawa kawai sai ta ga ashe kwalba ce ta kama ta cizon mai ƙafa ta yankan mai ƙafa. Kawai sai hankalinta ya tashi ta kira babanshi ta ce mai, "Baba kaga yara sun zo da kwalba ga shi dadi, dadi ya yanke." Ya ce to a maza-maza a tafi a je aka kai shi asibiti. Aka tafi aka mai allura aka kai shi asibiti. To tun daga wannan lokacin babanmu ya ce to tun da dai haka ne in dai mutum ya je ya dawo daga uzurin shi to zai fidda takalmi a cikin gida. Sannan ga takalma nan a ɗaki takalma ne masu ƙwarin gaske. Ba ma a nan ƙasa aka suyo su ba don kusan wasu a Saudiya aka suyo su wasu kuma a China. To da su wannan ake yin amfani da su a cikin wannan ɗakunan da muke da su.

A cikin kafofin yaɗa labarai waɗanda na fi so, su ne na fi jin gaskiya BBC saboda kusan BBC suna kawo labarai waɗanda suke ingantattu. Saboda duk labari wanda na ji shi in dai a BBC na ji shi to gaskiya babu wani kokwanto a cikin shi saboda suna da jajirtattun ma'aikata sosai. Ta yadda ba a kawo musu kama irin ƙirƙiraren labarai A kawo musu kawai hakanan su wallafa ba tare da sun sami inganci akan wannan labaren ba Gaskiya BBC gidan rediyo ne wanda suke yaɗa labarai wanda labarai ne masu nagarta, masu ƙarku saboda suna da ma'aikata a sassan ƙasashe daban-daban. Sannan kuma a inda ni, a inda nake jin kama irin labarai a majiyar da nake jin kama irin labarai, ita ce shi ne ina, ina shiga cikin Facebook. A Facebook ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina bin labarai gaskiya sosai a Facebook gaskiya ina yin amfani da Facebook. Duk da cewa a cikin labarai wanda ake watsa wa a cikin Facebook ba duka ba ne basu ke kasancewa ba na gaskiya ba. Saɓanin BBC sannan banda Facebook gaskiya ina bin shafi na, na Twitter. To ita kuma Twitter ita ma dai ana yaɗa labarai. Makafa ce, makafa ce wanda ake watsa labarai legit, labarai wato masu inganci kenan. Amma ita ma akwai irin kamar mutane waɗanda su aikin su ne kawai su zo su watsa labarai na ƙarya wanda kuma an rasa ma yanene za a yi da su. To su ma dai a Twitter gaskiya akwai kalan wannan mutanen da suke zuwa suna watsa irin wannan labaran wanda an zo an rasa yan da za a yi da su gaskiya. Saɓanin dai BBC amma akwai irin mutanen da na riga na, na ja musu layi wanda duk zancen su in dai na ga sun watsa to ƙarya ne. Amma kuma akwai irin mutanen da su ma na musu stamp. Na irin kamar na ɗauke su a matsayin kama irin duk in dai na ga sun yi zance to gaskiya bana da ƙoƙwanto ko kaɗan akan wannan zancen. Saɓanin ita kuma BBC duk wani zance da zan gani in dai ya danganci BBC to gaskiya na san zance ne wanda yake wato na gaskiya. Zance ne wanda babu ƙarya a cike shi. Sannan a Facebook akwai wani mutum wanda shi kuma nake bi wato Abis Fulani Gaskiya ina bin, ina, ina bin shafin shi gaskiya saboda shi ma kusan duk labaran da yake kawowa labarai ne wanda sun riga sun faru. T D ya kawo su gaskiya. To waɗannan su ne kafofin watsa labarai da nake amfani da su. Amma dai gaskiya BBC ita ce gaskiya ta ɗai a kan gaba. In dai a mu anan Najeriya ne in dai wurin watsa labarai ne ita ce mafaka babba.

Eh tabbas ni ma'abucin sa hula ne gaskiya. Ina sanya hula sosai gaskiya. Don kusan irin ina yin awa ashirin da huɗu da hula a kaina. Saboda ni dai gaskiya ɗan kasuwa ne sannan kuma su ka'idar yawancin ƴan kasuwa ne. To ya kamata ace idan aka gan ka to a san cewa kai ɗan kasuwa ne. Musamman ma masu kasuwa irin mu ta sai da kaya irin kamar shaddoji haka da yadika. To tun da dai ka kasance kana da irin wannan sana'a, wannan sana'a ce taka to ya zaman ma kama irin wajibi ne a wurin ka kaima ka dinga sa wannan kayan naka da hula gaba ɗaya. Saboda ba kyau ba dadi a ce kai kana saida wa mutane kayan da za su sa kai kuma a dinga kallon kayan da suke a jikinka a ga ba. Wai irin kamar kaya bane ba masu kyau ba. To wannan zai ɗan ƙara sawa mutane su ɗan dinga kokwantu a kanka. Kuma a shagon ma da nake sayar da kayayyakin hadda hula a kai a cikin kayayyakin da nake sayar da, shi yasa ta hula ta zama min ɗabi'a. Amma lokacin da ina ɗan ƙaramin yaro gaskiya bana sa hula. Saboda kusan gani ma nake kamar sa hula gaskiya kamar ƙauyanci ne yaza ayi mutum kawai haka nan ya kama so sa hula. Kuma idan na sa hula in na kalli madubi sai in ga kaina ya ƙara tsawo sai in inga dariya. Sai in dinga wa mutanen wanda suke sa hula dariya. Ina ganin kamar ma bama su san abin da suke yi ba. Ashe wai nine bana yin abin da ya kamata. Shi ita sa hular wannan tana da matuƙar muhimmanci. A lokacin da muka fara girma muna tasawa abokai na duka sun riga na fara sa hula. Sai irin kamar daga baya irin in aka mana hotuna da su sai in ga dukansu sun fi ni kyau saboda su sun sa hula ni ban sa ba. Sai kuma na fara zargin kaina gaskiya ya kamata ace nima ina yin amfani da hula ina sata. To kuma a haka, a haka, a haka abokai na su sa ni inƙi sawa, ni sai dai kawai in je a min aski in ƙi sa hula. Sai wani lokaci kawai nace kai nima dai wannan hular da ake sawa gaskiya na gaji nima sai na sa. Saboda na gano abokai na ko irin wajen ƴan mata suka je anfi ganin su a manyan mutane saboda su suna sa hula ni bana sawa. To wannan dalilin ne ya sa nima na fara sa hula. Da na fara sa hula tun irin batta min kyau ana min dariya in na sa hula nai hoto. Eh inga dika na koma wata kala. Haka a haka na ci gaba dai da daurewa ina sa wannan hule irin ina kallon a midiya irin waɗanda suke sa hula wata irin sawa suke mata ina suke kawota idan suka sata a guri. To haka a haka har irin na fara gane duk wasu sjrrika na sa hula. Na ma fi sauran abokan nawa iya sa hula. Don yanzu haka idan ka ganni da hula to kai ka ce kamar irin wani ɗan sarki ne ko kuma dai wani abu makamancin haka. Amma gaskiya yanzu ina sa wannan hule gaskiya sosai. Kuma tana min matuƙar kyau kyau na gaske. Saboda kusan duka hulunan ma shagona idan ina so in bada samfari na kaya ko irin kamar na hula haka to babban abin da yake taimako na shine in sata a kaina. Da zarar na sata a kaina to hakan yana matuƙar tasiri sannan ya taimaka min sosai mutane su ga kyan hule. Saboda ba su san cewa ba ni, ni ne idan na sata ba nake ƙarawa hular kyau. Ba ma ita hule take ƙara min kyau ba saboda ka samu mutum yana iya ƙarawa hula kyau ita kuma tana iya ƙarawa mutum kyau. To yawancin mutanen mu su hede hula ta ƙara masu kyau amma kuma ni idan na sa hula to ita wannan hule yi, ni nake ƙara mata kyau. Haka ne ya sa idan aka kawo kaya irin duk wat bayan wata ɗaya to hul, ina se da da huluna da yawa. Sannan idan lokacin sallah ne kuma to wannan lokacin ne ma na fi ma yin ciniki sosai. Kasuwa ta, ta fi ci ta huluna gaskiya kuma duka abin da ya taimakeni shine wannan sata ɗin da nake yi ita hular da kaina in na sata da kaina sai mutane su gani. To da ace bana sawa mutane ma ba lalle su fahimci cewa hulunan ma suna da kyau kamar haka ba. Don gaskiya a yanzu haka ina da hula za ta kai irin guda hamsin wadda nake sawa saboda ni nake seda su da su kuma na kasance ma'abucin sa hula sosai. Don kullum kowace rana sai ka ganni da hula. Don duk wanda ma ya san ni da hula ya san ni. Ba'a san wane irin aski ne a kaina ba ba'a san yawan suma ta ba sai duk ko daga bayan hulata idan an gani. Amma in dai ta ke ka ganni ni ban hula to gaskiya ba lalle ka iya saboda ko irin kuma babu hula irin babba to irin ina sa hula irin ta ƴan makan nan ko kuma hula tashi da ƙwawa.

To babban dai abin da nake yi gaskiya domin in kiyaye lafiya shine ina, ina lura da irin abincikan da nake ci saboda mafi yawancin mutanenmu a inda suka fi samun matsala a irin kamar wurin kiyaye lafiyarsu shine wurin cin abinci. Ta dai lafiya ta kasance ita ce mutum, ita ce dukkan wani bargu, wani ƙarƙo na mutum wanda yake da shi. Idan mutum ya kasance ba shi da lafiya to zai ga ana yin al'amara ba tare da shi ba. Ya sa kiyaye lafiya tana da matuƙar mahimmanci a matsayinka na mutum wanda ka san abin da kake yi saboda ka san cewa komai sai da lafiya ake yin shi. Mu kuma mutanen mu na nan Hausawa mabban a inda ma su ke ɗauka cututtuka shine a cikin abinciccikan da suke ci sannan da ruwan da suke sha. To ni abin da yake taimako na gaskiya ban fiya cin abinci ba irin kamar na, na wuta ba wanda aka dafa ba. Na fi cin abincin 'yan itace wanda su wannan dama dai kawai daga Allah ne, kawai lafiya lau'an ka ci su kuma suna ƙara wa mutum lafiya. Sai irin ƙwai ina cin ƙwai shi ma duk da cewa shi ma daga jikin kaza ne amma dai kuma shi gaskiya na ɗan fi yin amfani da shi. Saɓanin irin kamar sauran abincikka irin su wake da shinkafa da dai sauransu gaskiya. Sannan abin da nake hailo na gaba domin in kiyaye lafiya ta ita ce ina zuwa asibiti ana mun awo. Duk lokacin da na je aka auna ni wani lokacin sai a ce mun jini ya min yawa a jikina. To duk lokacin da na ji matsala irin haka to ina zuwa gaskiya in je, in je asibiti domin a rage mun wannan jinin, domin matsaloli na su ɗan ragu, domin ƙara kiyaye lafiyata. Sannan abin da nake yi na gaba domin in kiyaye lafiyata shine ana irin kamar kaya wanda nake sawa bana, bana barin su da dauɗa. Domin a wajen sanya kaya ma ana iya ɗaukar cututtuka daban daban wanda mutane kuma ba su farga ba da cewa ba a kayan da kake sawa ma kana iya ɗaukar datti. Amma kuma ni saboda na fahimci cewa ana samun wan-- ana iya samun cuta daga wannan kayayyakin da ake sawa to ina kiyayewa ina wanke kayana da kai. Na ba ma na kai sama wurin wanki saboda kai kaya wurin wanki da ake yi, wani lokacin ana iya haɗawa kayanka a cikin kaya wanda yake da wata irin cuta kai kuma ba ka sani ba. A lokacin sai ka ga irin kamar ka samu wata matsala. Amma in ya kasance kai kake yin sauran abubuwan naka da kanka duka to za ka ga babu wata matsala. Ka san cewa kai dai kayanka ne kuma irin kamar ba ka haɗa su ba da dai sauran wasu kayayyakin ba waɗanda kamar za su iya zamantuwa masu cutarwa a gare ka. Sannan abin da nake hailo domin in kiyaye lafiyata shine a kowane abu da muke yi a da lokacin muna 'yan yara idan muka ji filin ƙwallo sai mu idan mutum ya yi ƙwallo yana cikin ƙwallo ya tashi irin kamar ya yi zufar wannan. To duk sauran abokaina suna kamar shayarina kaya wannan ya sata wannan, wannan ya sata wannan. Idan aka canjo mutum daga ƙwallo sai mutum ya ba da rigar shi sai a sa. Kuma ga zufa mutum ya yi ga komai. Dai wa'anan abokanmu suka ɗau cututtuka. Ni kuma tun a wannan lokacin nakiyaye saboda na taɓa ganin wani abokinmu ya ɗau cuta, muguwar cuta a irin wannan abu. Ya sa na daina yi gaskiya ba don komai domin in kiyaye lafiyata. Sannan abu na ƙarshe wanda nake yi domin in kiyaye lafiyata shine bana haɗa abin wanka tare da mutane. Abin wanka da mutane ina nufin cewa kamar soson da zan yi wanka da shi a ce wani ne zai yi, a ce sabulun da zan yi wanka da shi shine wani ne zai yi. Sai kuma aski shi ma idan na je wurin yin aski ina kiyaye lafiyata ne saboda ina da kilifa ta tawa ta kaɗai da ita nake zuwa ingamin aski, da ita nake zuwa duwani abu wanda ya danganci abin da ake askewa. To da wannan kilifar tawa nake, nake yi. Da kuma yankan farce idan ba a min yankan farce domin in kiyaye lafiyata sai na tabbatar da me wannan abin yankan ya sa irin kamar wuta ta lita, ya ƙone duka abun da yayi na baya sannan ya ɗan sa wani asid ya wanke wannan abun yankan farcen nashi sannan nake yadda ya taɓa mun kai, ya taɓa mun yatsuna ba don komai ba sai dai in kiyaye lafiyata.

Eh tabbas ina sanya agogo a hannuna gaskiya yanzu sosai, musamman ma irin wannan lokacin gaskiya. Saboda a da bana sa agogo a hannu saboda irin gaskiya ban fiye da irin kamar ingancin sa agogo a hannu ba ko kuma irin kyawunta a hannu ba. Amma sai lokacin da na ɗan fara girma sai na gano cewa gaskiya tasa agogoma gaskiya tana da irin gaskiya matuƙar muhimmanci. Saboda idan mutum kana tafiya ba agogo a hannunka tu gaskiya matsala ce. Wani lokacin za ka ga lokaci ya ƙure ba tare da ka san abin da yake faruwa ba. Sannan banda ma duba lokaci, ita wannan agogon kana ƙarawa hannu kyau musamman ma idan ka sa kaya masu gajeren hannu gaskiya. Agogon wannan tana ƙara wa mutum kyau gaskiya sosai. Sha sa ni ma na kasance ma'abocin sa agogo sosai a hannuna. Tun da a da ba na sawa gaskiya. Amma yanzu gaskiya kamar irin ina yin awa ashirin da huɗu gaskiya da wannan agogon a hannuna ba tare da irin wata matsala ba. Ina sa wannan agogon gaskiya sosai saboda na gano sa agogo yana da matuƙar amfani yana da matuƙar muhimmanci. Tana ƙara ma kyau sai ma idan an wa mutum irin kamar hutu da ita sannan zai ma fi ganin kyanta. Shama kyau?